Waɗanne apps kake amfani da su? Apps ɗin da nake amfani da su sau da yawa, basu wuce apps na tallace-tallace ba, sai kuma apps na sada zumunta da kuma apps na yin gema gema'i na yau da gobe.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ina tafiya da nisan kaman kilomita uku da ƙafa, domin kuwa wani lokaci ina yi ne saboda in samu lafiya a jikina.

Me ka ke da farko lokacin da ka isa ofis? Lokacin da na isa ofis, abunda nake fara yi shine nakan gaishe da abokan aikina sannan in ci abincin safiya.

Kana riƙe riga aljihunka? A'a, ba na riƙe riga aljihuna. Domin kuwa ni ban samu damar yin hakan ba, ko kuma in ce ma hakan kwata-kwata baya burge ni. Baya daga cikin tsari na, shi yasa ba na yi.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Abincin gargajiyan da na fi so shine tuwo da miyan taushe wato tuwo na shinkafa da kuma miyan taushe da man zogale.

Kana iya yin iyo? A'a, bana iya yin iyo a yanzu, amma a shekarun baya na kan iya yin iyo lokacin da nake yaro ƙarami. Domin lokacin na kan yawan yin wanka a kulbi.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi. Nakan yi hakan ne domin tabbatar da tsari da kuma samu gamsuwa.

Yaya kake kawowa gidanku? Hanyoyin da nake bi in kawo gidanmu suna da yawa amma wadda na fi yi shine, na kan yi amfani da abin hawana yau da gobe. To shi nake kawo wa gida.